Kana iya raba abincinku da mutane. Ina iya raba abincina da mutane saboda in dai Hazzan raba abinci na da mutane to zamu samu albarkar wannan abincin. Shi yasa nake raba shi saboda mu samu albarkar shi. Kowa ya samu ba tare da wani haɗama ba. Shi yasa ni ma ina da baƙatan hakan saboda albarkar shi zai sa maka abin da ake ce ma daɗi. Haka ma zalika, dukanku a wayen da aka raba muku wannan abincin zaku rungajin daɗi. Kowa yana farin ciki da annashuwa. Shi yasa raba abinci da mutane yana da matuƙar muhimmanci. In dai har ka san me kake yi a rayuwan ka, shi yasa ma ni za ka ga a ko da yaushe na kan so in ci abinci ne da mutane ba ni kaɗai ba. Don hakan cin abincin nan yana sa ni abin da nake ce ma na ƙoshi saboda albarka. Nan da nan za ka ji ya ishe ka, ka ƙoshi kuma ka ɗauka lokaci mai tsawo.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh mana! Ina amfani da mataimakin murya saboda wani lokacin za ka ga na gaji. A lokacin da ka gaza in dai har aka ce ba ka da mataimaki za ka sha wahala matuka domin shi mataimaki a koda wane lokaci yakan iya zuwa ya ba ka agaji, yakan iya zuwa ya taimake ka. Don haka yana da kyau ka nema mataimaki. A lokacin da ka gaza shi ne zai zama magajinka. Shi ya sa a ko wane aiki in ka tsaya ka kalla da an ce ga shugaba za ka ga an sa mataimaki har ma da wanda zai zo a mataki na uku har zuwa mataki da yawa. Domin haka shi ya sa a ko wane lamari, a kowane abubuwa da ake yi dole ya kamata a ce an samu wannan mataimakin domin shi ne za ka ga ya rinka zuwa yana riƙa ma wa'inda suke yin wannan aiki don samun sauki ko kuma gajiya wa. Shi ya sa yana da matukar muhimmanci.

Yaya jadawalin aikinku yake? Mu da yadda jadawalin aikin mu yake shine mu kam duba tsara shi domin tabbatar da abin da ake yi. Haka ma zalika jadawalin mu, mu kam fitar da jadawalai ne yanda aikin mu zai zama da inganci kamar su aiki ne wanda ake so duk wanda ya zo ya ga wannan aikin kar yaraina shi ya ce wannan matuƙa babban aiki ne kuma haka duk wanda ya gan shi zai sha'awan shi. Kowa in ya zo ya ga abubuwan da aka inganta a wannan aikin za ka ga yana alfahari da ku. Shi ya sa muke yin iya bakin ƙoƙarin mu don mun inganta shi. Don haka shi ya sa za ka ga aikin mu yana son ayyuka ne wanda ake tabbatar da su a lokacin da suka gabata. Ka ga a kowane lokaci aiki yakan so a ce an mai abin da ake ce ma inganci da kuma nuna fasaha a wannan aiki.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Mu ne babban nasarar da muka samu a aiki muna ta samun cigaba. Wannan ci gaban da muka samu a da in ka tsaya ka kalla za ka ga muna aikin mu ne a ɗan saƙo a wuri ɗaya. To amma cikin Allah da ikonsa sai muka samu cigaba da mukanje gurare kala kala daban daban mabambanta. Wa'innan guraren da muka samu muka fara zuwa in ba ayat cigaba da muka samu ba ba za mu iya zuwa irin guraren ace muna aikata ayyuka ba. To amma cikin Allah da ikonsa gashi yanzu muna zuwa ma fiye da irin guraren hata ga wa'inda suka raina mu a wannan lokaci na baya. Yanzu haka za ka ga suna mamaki ya aka yi ne ma har muka fara zuwa irin wa'innan guraren. To dama shi lamari na Allah ya wuce wasa zai iya kai ka matakin da kai kanka ba ka iya zato ba da tsammani. Haka ya sa muke yin godiya miki.

Kana kwana a ciki? Ina kwana a ciki saboda kwanan waje bai da daɗi. In ka ce ba za ka kwana a ciki ba, za ka kwana a waje to ba za ka taɓa jin daɗi ba. Duba da yanayin sauraye da kuma wasu abubuwa da za su iya zuwa su cutar da kai. Shi ya sa na zaɓi in kwana a ciki saboda in dai har za ka kwana a ciki, za ka zama a cikin tsaro, a cikin yadda kake so da natsuwa. Saboda wani lokaci da yawa kamar irin wannan lokacin da muke ciki, na sanyi. In dai har ka ce za ka kwana a waje, za ka iya kamuwa da cuta kala kala mabambanta kamar irin sumura da kuma sauransu har ma da ma wasu wadda ba wannan ba. Shi ya sa ni dai nake kwana a ciki domin hakan ne zai sa ni in kwana cikin annashuwa da kuma ƙoshin lafiya. Don haka gaskiya ni dai na zaɓi kwana a ciki saboda gaskiya dai hakan shine mafi a'ala.

Kana amfani da kunnen waya. Ina amfani da kunnen waya saboda kunnen waya yana da matukar kyau. Kai amfani da shi domin sauraron abubuwa mabambanta kamar irin labarai da kuma abin da suka shafi al'amuran na yau da kullum kullum kamar irin gidan TV ko kuma rediyo, waɗanda ake zuwa a yi bayani dangane da menene yake faruwa a duniya da kuma ƙasa baki ɗaya ma kai har ma da garin da kake. Shi yasa nake amfani da shi don sanin me yake tafiya a duniya baki ɗaya. Shi yasa ni a yau da kullum kullum sai na yi amfani da wannan kunne na waya. Haka zalika ma kunne.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto a rana gaskiya da yawa kaman sau uku ma haka, saboda amma fa ruwan na rubutun ya danganta ne saboda akwai lokacin da za ka tarar da abubuwa da yawa sun faru. To iyakan abubuwan da suka faru shi ya sa za ka gamun rubuta rahoton su uku. Amma akwai ranar da za ta iya zuwa wannan ranan ba zan rubuta wannan rahoton sau uku ba saboda za ka ga an samu tsaiko gurin yin wannan rubutun da yawa, shi ya sa za ka ga kawai na yi shi sau biyu.

Kana kallon taurari da daddare. Ina kallon taurari da daddare domin su taurari abin kyau ne, abin ado ne. Shi yasa akoda wani lokaci indai aka ce gari akwai taurari za ka ga gari ya haskaka kuma kai kanka za ka ga garin yana maka kyau. Kana son shi saboda shi taurari a ko da yaushe in ka tsaya ka lura da shi za ka ga yanda yake haskaka gari. Kowa yana da buƙatan haskaka gari a irin wadan lokaci shi yasa za ka ga shi taurari.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abubuwan da nake yi lokacin da babu wutar lantarki gaskiya ba na jin daɗi, saboda in dai babu wutar lantarki babu daman da zan sa caji ko kuma in sa ruwan wanka, wa takan wanda zai yi zafi kenan a wuta. To amma za ka ga lokuta da dama tunda babu wutar lantarki, abin da na fi shine in ɗauko wayata in danna in shiga gurare da dama, waɗanda in na shige su zan iya karuwa da abubuwa masu muhimmanci ko kuma amfani.

Sau nawa kake wanke tufafi? Nakan wanke tufafi so shida a rana saboda hakan shi yake bani daman ko da yaushe kayayyakina ba za su yi datti ba. Shiyasa nake da matukar so na wanke tufafina don kayana su kasance ko da yaushe babu datti. Haka zalika ma dare na in ya ɓaci haka za ka ga nakan wanke su gaba gaba. Baki ɗaya shiyasa za ka ga a kowane lokaci komai nakan yi shi cikin wadata da kuma fahari don haka ne yake bani daman wanke wa'innan tufafina a koda wane lokaci.

Kana karanta jarida? Ƙwarai kuwa, ni kuwa nake karanta jarida saboda mene? Indai har kana karanta jarida zaka dinga ganin saƙonni mabambanta iri iri. Saboda indai ba wai ta karanta jarida ba, baza kasan meke tafiya a duniya ba ko kuma meke tafiya a ƙasa dama har garinku. Shiyasa kowane lokaci nakan so karanta jarida don sanin meke tafiya a koda yaushe. Haka zalika ma ni kaina.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako shine shirye-shiryen abubuwan da zan yi su a wani mako mai shiga. Kama daga lissafi abubuwan da ya kamata a ce ka nema. Wanda in ka koma bakin aiki ba zai hana ka yin aikinka yanda ya kamata ba saboda uzirarkan. Yau da kullum kullum suna da wahalan sha'ani. Shi yasa nakan yi shirye-shirye na tun a ƙarshen mako kafin wani mako a tafi.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? Ni dai 'ya'yan itacen da na fi so sune kaman magarya da kuma 'ya'yan itacen da ake ce ma gwanda da lemon zaƙi. Saboda wannan 'ya'yan itace in dai haka kana ta'ammali da su, ko da wane lokaci za ka zama kana cikin ƙoshin lafiya. Shiyasa nake son su matuƙa. Koma in ka tsaya ka kalla a zamanin da, magabatan mu za ka ga suna matuƙar son wannan kayan itatuwa domin gyara jiki da kuma ƙara lafiya.

Kana amfani da sauro net? Ina amfani da sauro net saboda kamar environment ɗin da nake ko kuma in ce area na, indai baka amfani da wannan net, zaka sha cizon sauro. Shiyasa a koda wane lokaci zaka ga bana rabo da wannan net saboda shine zaka ga yasa ɗakinka ya zauna ba tare da wani matsala ba. A koda wane lokaci nakan yi amfani da shi don kare kaina.

Kana amfani wanke kayayyaki? Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Watan lokutan da nake wanke kayayyaki shine kamar rana irinta Juma'a ko kuma rana ta Litinin. Saboda waɗannan ranakun za kaga nakan yi rashin busy saboda a irin wannan lokacin nake ƙoƙarin in wanke kayayyakina don su zama suna cikin wanke, suna cikin lokacin daya kamata ace na.

Ina iya waƙa ko kuma abun da ake cewa rera waƙa. Eh mana ina iya rera waƙa saboda rera waƙa a da ta zamo min kamar sana'a. Dan in ban mata ba lokacin cikin dare nakan tashi in ɗauko biro da takarda in ta rubuta ƙafiya domin inje in rera shi a inda ake cema studio wannan guri ne da ake.

Yaya kake ganin dangantaka ta kasuwanci? Dangantaka ta kasuwanci tana da matukar muhimmanci amma kuma in ka kalla yanzu yanayin zamanin da muke ciki, lokaci da yake bamu dama ko kuma ace abokan kasuwancin ka zaka ga yanzu hassada yana shigowa ciki. Dangantakar kuma sai ka ga tana yin baya baya ba kamar ta da ba. Inda ne in ka ga abokin sana'an ka yadda za ka ga kuna yin mu'amala da shi.

Yaya kake kula da gashin ka? Ni dai yanda nake in kula da gashina shine a kullum in na tashi kamar lokacin da zan ce na je na ɗan yi wanka, bacin nayi in wanke kaina, in nemi abun da zai ƙona mun gashina saboda yaya ƙona mun ko wane cuta da yake cikin kai. Saboda gashi yana ajiye datti da yawa a ciki in dai har ba ka.

Menene mafi mahimmanci a kasuwanci? Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine ka ɗauki wannan kasuwancin naka da mahimmanci shine mafi mahimmanci. In dai ka ɗauke shi da wannan mahimmancin shine za ka ga Allah ya taimake ka saboda duk abin da ka ɗauka da mahimmanci kai ma zai ɗauke ka da mahimmanci. Shiyasa za ka ga akwai waɗanda da yawa suna yin kasuwanci kuma ba su san darajan waɗanda suke wannan kasuwancin da su ba. Shiyasa za ka ga suna faskantan kalubale da yawa mabambanta. Nishi yasa gaskiya a ko da wane lokaci.

Kana son kallon faɗuwar rana? Ina son kallon faɗuwar rana saboda a wannan lokaci ne za ka ga dare take shiga. Toh in wannan dare ya shiga, dare mahutar bawa, ka san a wannan lokacin ne za ka je ka huta har ma ka je ka yi bacci. Kaɗan yi wasu al'amura wanda za ka ji daɗi ko kuma nishaɗi a cikin ranka. Shi ya sa nake son faɗuwar rana.

Sau nawa kake karɓar aiki ko kuma sau nawa kake karɓar kira a aiki? Abaɗane nakan kira ko kuma inta ansan kira aiki a rana kamansu takwas. Saboda ya danganta zaka ga akwai wani kiran aikin da za a maka. Karamin aiki ne in kaje zakai. So batun ka ga wannan ƙaramin aikin wayanda suka kira ka suma na biyu sai kaje domin kaimusu wannan aikin. Don haka gaskiya nakan samu kiran aiki kamansu uku a rana. Haka karanci kenan.

Menene kake jin tsoro? Abin da na fi jin tsoro shine gaskiya ace na yi lo babur, na kuɗi mana. Shine abin da yafi bani tsoro saboda yanzu in dai har aka ce babu, ba, ba, babu kuɗi ko kuma kana samun matsala wurin samun kuɗinka, zaka fi jin tsoro. Saboda mene? Yanzu in ka tsaya ka lura yau da kullum kullum da muke al'amuran mu, zaka tabbatar da cewa rashin kuɗi shine babban abin da zai sa kaji tsoro.

Kana sanya agogo a hannu? Ina sanya agogo a hannu saboda ina son agogo sosai don sanin lokaci. Don indai har zaka sanya agogo a hannunka, zaka ringa al'amari da lokuta sosai. Ma kuwa, shiyasa nake sanya agogon a hannuna. Don wannan sanya agogon a hannuna, ko wane lokaci zan duba anga. Yaushe ne ya kamata ace nayi abu kaza. Kamanni ne ma da nake respecting lokaci saboda na ɗauke lokaci da muhimmanci. Indai har kana sa agogo a hannu zaka ƙara.

A launukan gaskiya da na fi so kaga kamar a ce launi ne na kala da muka fi sani da shuɗi har ma da waɗanda muke mai dangi da kuma muke ce masa ja ko kuma yellow har ma da fari da kuma abin da ake ce ma baƙi. Amma duka a waɗannan launuka gaskiya babu wani launi da na fi so irin fari. Saboda wannan launi da kuke ganin shi yana da matuƙar mahimmanci a kowane irin launi. Za ka ga mutane ma da dama sun fi son wannan launi amma kuma wani kasan.

Yaya kake jira a layi? Gaskiya bana son jira a layi, saboda ni a komai da ake yi, ni na fi so ace sai dai ni nake jira ba dai ana jira na ba, saboda, gaskiya za ka ga mutane suna ɓata.

Kana riƙe la-la-la-laima lokacin ruwa? Ina riƙe lema lokacin ruwa saboda indai har ba ka riƙe lema lokacin ruwa, za ka sha dukar ruwa sosai matuka. Shi yasa za ka ga a lokacin damina, na kan je in duba in gani lemana tana da lafiyanta ko kuma ba ta da shi. In ba ta da shi, akwai wanda yake gyara mana. Na kan je na kai mai domin ya gyara mana wannan leman saboda indai an shiga damina, na san ko da wane lokaci irin na marka, marka ban da wani matsala, zan je duk inda nake so a wurin.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ina raba gurin da nake a yanar gizo saboda in dai ka ce za ka tsaya ma wuri ɗaya, ba za ka gane abubuwa ba, ba za ka san kome ba. Shi ya sa nake raba gurare da yawa saboda raba gurare nan da yawa zai ba ni sanin abubuwa mabanbanta don zama a wuri ɗaya. Bahaushe yana cewa wannan "zama wuri ɗaya, tsautsayi" ne. Shi ya sa nake raba inda.

Yaya kake magance kokekoke? Yanda nake yi ni in magance kokekoke saboda na riga na san yanayi ne yake kawo wannan kokekoken. Shine na farko za ka tsaya ka duba ka gani shi wannan wanda yake kuka, menene ya sa shi kuka. Saboda wani abun da zai sa shi kuka, ƙila ko bai ci abinci bane ko kuma ana binshi bashi ko kuma wani matsala ko kuma bai da lafiya.

Yaya kake zubar da shara? Yanda nake yi in zubar da shara shine kamar a ce yanzu in na tsaya gidanmu na share shi ko wane datti da kuma wani shara na haɗa shi a cikin bola sai in yi amfani da wannan abin bolan da aka tara duka wannan datti in ɗauke shi in je waje inda muke zubar da wannan bolan in ajiye shi in zubar da shi har ma ka.

Kana kwana a gado ko kuma a ƙasa? Gaskiya dai kam wannan tambaya ta matuƙar burge ni saboda na tuna lokacin da nake kwana a ƙasa amma fa yanzu fa a kan gado ne nake kwana saboda a wannan lokacin da nake yin shi ban ji daɗi ba sosai. Kamamma irin wannan lokaci da muke ciki na zafi da sanyi za ka ga.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Nakan share ɗakina ni dai gaskiya sau ɗaya ne a rana saboda abinda zai sa man datti a cikin dakina ba bushi saboda ko abinci ma kusan bancika ci ba a ciki shiyasa zakaga nakanyine sau daya. Wutar rana ma za ka ga ban share shi ba saboda ban da wani damuwa da zan ce ɗakina zai ɗauki wannan abun da zai sa ni tsira.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ya danganta ne da zan duba saƙonnin na a wannan aiki, saboda akwai wanda za su turo maka saƙonni kai kuma ba ma ka san masu turo maka wannan saƙonnin ba. To ya danganta, saboda lokacin da wayanka ka gata maka wani alama ko kuma an kawo muku wani aiki physical wanda za ka je ka duba. To a wannan lokacin nakan tsaya in yi la'akari da wayoyin da suka kawo min aiki indai masu muhimmanci ne ko kuma suna da mataki.

Wane irin fim kake son kallo? Ni dai gaskiya irin fim da nafi son kallo, nafi son kallon fim ɗin da ake ma lakabi da Jafanasawa, na Japanese ke nan, na China da kuma ma India saboda ina matukar ƙaunar su. Kai bama iya wannan kaɗai ba har ma da ma fim na America saboda sun iya fim matuka. Shiyasa zaka ga nake son kallon su saboda akwai irin fim suna su da in dai na gaya maka wanda na kalla, zaka ga gaskiya suna da matukar burgewa kamar irin fim ɗin da aka fassara aka mai suna da Inuwa.

Kana riƙe riga a aljihun ka? Ina riƙewa lokuta da dama saboda riƙe su zaka ga yana bani daman da zan je in kai rigan nan da inda nake so ba tare da wani ya gani ba. Na rufama kaina a siri shiyasa zaka ga so da yawa. Nakan tabbatar da cewa aljihuna ya tsaya ba tare da wani damuwa ba. Zaka ga kowane lokaci ma shi wannan aljihu nawa nakan yi bakin.

Kana iya kallon inuwar ka? Ina iya kallon inuwa na, indai aka ce dare ya yi. Kamar yanzu a ce in dai gari yammaci ya shiga. A wannan dai-dai lokacin ne nake iya kallar inuwa ta, a wannan yanayi. Har ma in fahimci kaina. Don haka, nakan ji daɗi indai har dare ya shiga.

Kana fin san miya mai zafi ko sanyi? Ni dai nafi son miya mai zafi, saboda in dai abu aka ce ya yi sanyi kwata-kwata ba shi da daɗi. Shi yasa na fi son mai zafi kuma ya fi riƙe ciki. In dai har ka sha shi za ka fi jin ɗanɗanon shi. Komai ya fito da magin shi da komai da komai. Shi yasa na fi son shi a haka. Don haka ba na son miya mai sanyi. Na fi son wancan dai mai zafin mai ɗumi.

Yaya kake neman izinin hutu? Yanda nake neman izinin hutu shine in dai har na san zan je inda zan huta kaman a gurin aiki, na kan je na sami maigidana na masa bayani dangane da wannan hutun da zan je domin ya sama mun takarda ta neman izinin wannan hutun da zanje nayi domin haka.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya shine shayi da kuma biredi, saboda ni in dai ba shi na ci ba a wannan lokaci, cikina bai zama lafiya. Shi na sa nake ƙaunarsa matuƙa saboda hakan ne yake sa ni in kai wani lokaci ba tare na nema da abin da.

Yaya nawa madubi kuke da su a gida? Gaskiya kam muna da madubi dayawa a gida, domin baza mu ce wai guda ɗaya kawai za mu ringa amfani da shi ba domin muna da yawa. Kowa yana da nashi domin sanda kake bukatan kayi amfani da shi, wani shi ma yana so yayi amfani da shi to ka ga dole ne kowa ya-

Kana jure ma barkono mai yaji? Nakan jure ma barkono mai yaji a ido na domin ina son sa sosai. Dan ni duk wani abu wanda zai mun maganin mura ina son sa. Dan haka nakan je ma in siyo shi da kaina in dai har ina yin mura domin ya zama mun magani ko kuma in ci abun da.

Wane lokaci na rana ka fi so? Lokacin da na fi so da rana shine lokaci na safiya, saboda a wannan lokacin nake tsara duk wani abu da zan yi. Nakan so a ce ma wannan lokaci kafin in shirya i zuwa gurin aiki, in yi abin da ake ce ma zumunci.

Da yaushe ne ka fi kuzari safe ko da yamma? Gaskiya ni dai na fi kuzari da safe saboda in dai aka ce safiya ne za ka ji duk ƙarfin ka ya dawo. In aka ce kuma yamma ta yi ba za ka ji wannan ƙarfin ba saboda wataƙila o wala Allah ka je ka yi aiki ka gaji to wannan lokacin in ta riske ka ba za ka.